Menene abincin da kake ci da safiya? Abincin da nake ci da safiya ya danganta da abincin da na samu. Saboda kowani abinci na samu a kowace safiya zan iya amfani da shi in ci shi. Sannan ni irin abincin da nake so da kowace safiya ko kuma nake ci, shine shayi da biredi kaɗai. Sai wani lokaci in haɗa da ƙosai. Amman idan na je wani guri inda ban sani ba sosai ko kuma makaranta, ina dafa abinci shinkafa ko taliya ko indomi ko wani abu mai kama da haka. Wani lokacin kuma mu kan ci tuwo da safe. Wannan sune aƙalan abincin da nake ci da safe. Wannan shine kalan abincin da nake ci da safiya. Wannan shine kalan abincin da nake ci da safiya.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Muna ajiye takardun aiki a guri mai tsafta da kula. A guri wanda babu ruwa, babu gara, babu zago. Ta yanda takardun aiki baza su ɓaci ba. To wannan shi ne yanda muke ajiye takardun aiki. Kuma muna killace su kamar a cikin, a wani abu da ake ce ma sif, wanda ake haɗawa da katako ko loka, ko wani guri dai mai tsaro da sirri. Ta yanda babu abun da zai taɓa su, ko ruwa ba zai taɓa su ba.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Ina gina dangantaka ta kasuwanci da abokan kasuwanci wanda muke yi kasuwanci da su na sassan ƙasashe ko garuruwa daban-daban. Kuma muna gina, a dangantaka kasuwanci ne ta hanyar haɗuwa a wuraren taruka na kasuwanci ko kuma a yanar gizo muna haduwa da su ta nan. Saboda haka na yi himma gina dangantaka tsakaninmu da su ta yanda zai kasance muna da abokan hurɗa a kowace ƙasa ko kuma a kowane gari ko kuma a kowane yanki na duniya. Wannan shine yadda muke gina dangantaka ta kasuwanci.

Kana fatan samun cin yawa? A'a, bana fatan samun cin yawa gaskiya. Saboda ban ma san me cin yawa ɗin ke nufi ba. Amma idan abin kirki ne, abin arziki ne ina fatan samu. Idan kuma abu ne wanda ba a bukata shi, wato abu ne wanda ke da cutarwa a jiki, to bana fatan samun shi. In kuma abu ne na kirki na arziki ina fatan samun cin yawa. To gaskiya ne ban ma san ko mene ne cin yawa ba. Wannan shine gaskiyar zance. Ban san ko mene ne cin yawa ba. Amma idan abin arziki ne cin yawa ina, ina fatan samun cin yawa. Idan ba abin arziki ba ne bana fatan samun cin yawa.

Kana shan ruwan sanyi? Kana shan ruwa mai sanyi? Kwarai kuwa ina shan ruwa mai sanyi. Kwarai kuwa ina shan ruwa mai sanyi. Kwarai kuwa ina shan ruwa mai sanyi. Musamman lokacin da ake zafi sosai to jiki yana buƙatar abu mai sanyi ko kuma idan an sha ƙishi sosai mutum ya sha ƙishi yana buƙatar ruwa. To a wannan lokacin zai buƙaci ruwa mai sanyi ya sha. A wannan lokacin zan buƙaci ruwa mai sanyi domin ya sha idan jikina yana buƙatar ruwa sosai. To shi yasa nake shan ruwa mai sanyi. Ina shan ruwa mai sanyi ƙwarai da gaske sosai.

Wani irin kiɗa kake son ji? Wani irin kiɗa kake son ji? Wane irin kiɗa kake son ji? Ina son jin kiɗa na gargajiya. Ina son jin kiɗa wanda yake na gargajiya. Ina son jin kiɗa wanda yake na gargajiya, kiɗan Hausa kenan, kiɗan taushe. Kiɗan Hausa wanda ake kira da kiɗan taushe. Wannan shi ne irin kiɗan da nake son ji.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh, ƙwarai da gaske. A kowace safiya, zakaro suna yin kuka. A kowace safiya, ƙwarai da gaske ina jin kukan zakara da safe. Saboda kowace safiya zakaro sukan yi kuka na alamun cewa safiya ta yi, gari ya waye. Ina jin kukan zakara da safe saboda kowace safiya zakaro suna yin kuka alamun cewa gari ya waye, safiya ta yi.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ina tabbatar da ingancin aiki ta hanyar duba aiki da kuma yadda yake. Misali, idan zan duba ingancin aiki, zan duba in tabbatar da cewa aikin zai yi abin da ake so kuma ya yi daidai. Sannan zan duba aikin ta hanyoyi da dama wanda aikin zan tabbatar da cewa wannan shine hanyoyin da nake tabbatar da ingancin aiki.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Dangantakarmu da maƙwabta dangantaka ce mai kyau. Saboda ana so a kowane lokaci ku yi dangantaka mai kyau, mai tsafta da ku da maƙwabtanku. Harka kyautata majuna, rikon amana, gaskiya da kyautatawa tsakanin maƙwabta. To saboda haka ne dangantakarmu da maƙwabtanmu take da daɗi sosai. Dangantaka ce mai kyau, mai tsafta. A matsayinmu na Musulmai, 'yan Arewa, 'yan Najeriya muna kyautata tsakaninmu da maƙwabtarmu ta hanyoyi masu kyau, masu daɗi.

Ka fi son hawa matakala ko lift? Na fi son hawa matakala ko lift, to na fi son hawa lift, saboda lift shi ba za kayi wahalar tafiya ba, kawai za ka hau ne yayita tafiya da kai duk inda za ka je, zuwa inda za ka je. Shi kuma matakala sai ka tattaka ka sha wahala sannan. Shi ya sa na fi son lift ba matakala ba. Na fi son hawa ma, na, na fi son hawa lift ba matakala ba. Na fi son hawa lift ba matakala ba. Na fi son hawa lift ba matakala ba.

Matashi nawa kake amfani da su? Nawa matashin kake amfani da su? Wannan tambayar a yadda yakamata ace ta kasance shine matashi nawa kake amfani da su, wato matashi wanda ake tara kai da shi wajen kwanciyawarci. To ni ina amfani da matashi guda biyu ne. Ina amfani da matashi guda biyu ne. Ina amfani da matashi guda biyu ne, ta hanyar da inda na juya kaina da inda na juya, zan ji matashiya ta damun kaina. Wasu kuma suna amfani da matashi guda uku, wanda su, wanda za su tsora ƙafarsu a kai, sannan wanne su sa a kansu, ɗaya kuma su sa a tsakiyar jikinsu, wani kuma su riƙe a hannunsu. To ina amfani da matashi guda biyu.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Ina haɗuwa da abokan ciniki ta hanyoyi da yawa saboda muna tallata abin da muke siyarwa ta hanyar yanar gizo, ta hanyar tallace-tallace a kafafen sada zumunta kamar su rediyo, talabijin da jaridu ko mujallu. Sannan akwai membobinmu waɗanda suke yawatawa suna tallata mana kayayyakinmu. To haka ne muke haɗuwa da abokan ciniki da yawa daga sassa na duniya daban-daban.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Muryata tana da ƙarfi kuma tana a hankali. Duk yadda na so zan yi da ita. Duk yadda na so zan yi da muryata. Idan na so zan yi magana a hankali, idan kuma na so zan yi magana da ƙarfi. Ya danganta da wurin da nake da kuma yanda ake so na yi magana. To saboda haka muryata tana da ƙarfi sannan kuma zan iya yin magana a hankali kamar dai yadda nake yi a yanzu. Muryata tana da ƙarfi kuma zan iya yin magana a hankali.

Kuna samun horo a wurin aiki? Eh, ƙwarai da gaske muna samun horo a wurin aiki. Saboda samun horo a wurin aiki shi ke bada damar yin aikin yadda ake so kuma yadda ya kamata. Saboda a wajen horarwar a nan ne za'a koya maku yadda zakuyi aikin, matakai wanda ake bi a yi aikin, da kuma shari'da wanda dole sai ka bi su, da kuma wasu ka'idoji waɗanda sai ka bi su sannan aikin yayi yadda ake so. Saboda haka ne muke samun horo a wurin aiki. Ƙwarai da gaske muna samun horo a wurin aiki. Ƙwarai da gaske muna samun horo a wurin aiki.

Yaushe kake yin wanka? Yaushe kake yin wanka? Yaushe kake yin wanka? Ina yin wanka da safe, ina yin wanka da rana, ina yin wanka da daddare. Ina yin wanka da safe, ina yin wanka da dare, ina yin wanka da rana. Duk lokacin, da na samu dama kuma ina buƙatar yin hakan to kawai zan yi ne.

Ya ya dangantakarku da shugaban aiki? Dangantakarmu da shugaban aiki ta kasance dangantaka mai daɗi, mai kyau, mai tsafta, riƙon amana, gaskiya kuma ta kasance, ah, shugaban aiki ya kasance kamar sauran ma'aikata ta yanda ake mu'amala da shi. Walwala, jin daɗi, dariya, maganganu masu daɗi da sauransu. Sannan ya kasance kamar aboki ko abokin aikin ko kuma maƙwabci, shi ya sa muke jin daɗin aiki da shi. To muna da dangantaka mai kyau tsakanin mu da shugaban aiki.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? Wane launi jakar ku ta kuɗi? Wane launi jakar ku ta kuɗi? Wannan tambayar tana nufin wane launi jakar ku ta kuɗi take da shi. To launin da jakar mu ta kuɗi take da shi shine launin, aah launin itace ko kuma launin shukoki ko kuma launin fure. Wato launi ne na green ke nan. Launi mai kyan gani wanda ke sa ido yayi ƙwari yayi kyau. To wannan shi ne launin da jakar mu ta kuɗi take da shi.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Yanda muke sadarwa a wurin aiki tare da ma'aikatan abokan aiki ko shugabannin aiki, ko kuma sauran mutane na bai ɗaya, muna amfani da wayoyin hannu da hanyar tura sako ta yanar gizo email domin sadarwa, sannan kuma akwai sanyoyi da dama da muke amfani da su a wurin aikinmu wanda muke sadarwa tare da su.

Yaushe kake farkawa kullum? Yaushe kake farkawa kullum? Yaushe kake farkawa kullum? Kullum da daddare ina farkawa, ina farkawa ƙarfe uku, ina farkawa ƙarya huɗu sannan ina farkawa ƙarfe biyar. Saboda na saita nusannarwa, agogon sanarwa akan wayata ta hanyar da lokacin yayi zai buga mun sai in farka. To ina farkawa a wannan lokutan, ƙarfe uku na dare, ƙarfe huɗu na dare, ƙarfe biyar na dare.

Yaya kake bikin ranar haihuwarka? Yaya kake bikin ranar haihuwarka? Yaya kake bikin ranar haihuwarka? Muna yin bikin ranar haihuwa a duk bayan zagayowar ranar haihuwa a shekara. Kuma muna yin shine cikin jin daɗi da annashuwa tare da abokai da iyali. Sannan kuma ana cin abinci, a ci nama, a yi fati, a yi abubuwa sosai sosai. Saboda haka muna gudanar da bikin ranar haihuwa cikin jin daɗi da walwala, da cin daɗi, da cin nama, da cin abinci sosai sosai.

Kana yin motsa jiki kullum? Kana yin motsa jiki kullum? Kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina yin motsa jiki kullum. Ina yin motsa jiki kullum. Ina yin motsa jiki kullum. Saboda motsa jiki abu ne mai kyau wanda yake taimakawa jikin ɗan adam wajen kare shi daga kamuwa daga wasu cututtuka da sauran abubuwa. Kalolin motsa jikin da nake yi akwai gudu, akwai ƙwallo, akwai jijjiga jiki sannan da sauran kalolin motsa jiki waɗanda suke da fa'ida sosai a jikin mutum.

Kana son kallon faduwar rana? Kana son kallon faduwar rana? Kana son kallon faduwar rana? Eh ƙwarai da gaske ina son kallon faɗuwar rana, saboda a lokacin da rana ta tafi zata fadi gari yana yin sanyi babu zafi kuma a hasken rana bai da zafi sosai a wannan lokacin. Shi yasa nike son kallon faɗuwar rana saboda a lokacin ne dare zai yi.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Kayan aikin da muke amfani da su ya danganta da irin aikin da kuma wurin aikin. Idan wurin aikin ana amfani da yanar gizo ne, to muna aiki da wayoyi da na'urorin kwamfuta. Idan wurin aikin kanikanci ne na mota, ana amfani da kayan aikin ko kayan gyaran mota. Waɗannan su ne kayan aikin da muke amfani da su.